Yaya kake ajiya takardun ku aiki? Yanda nake ajiyan takardun aiki shine waje mai kyau, waje tsarkakakke, wajen da wani abu bare je ba, wajen da wani bera su waye waye bare taɓa zuwa ba. Gaskiya takardun aikin mu shi taƙunci ne, ƙunsa da abubuwa da yawa abunda duk aka yi shi a sati ko mako komai yanayin biyan mu komai yanayin kashe kuɗin da muka yi duka fa takardun aikin mu ta ƙunsa. Gaskiya ina ajiyeshi a waje mai kyau, na rufe shi a durowa domin kar wani ɓera ko wani ƙura ko wani abu. Ba zan taɓa mantawa ba watarana kafin in koyi wannan wayon sai da aka bani takardu awajen aiki in ajiye sai naje na ajiye shi a saman tebur na uku. Ina ajiye shi kawai da safe da nazo daga wajen aiki na kalla a yayyanke, a ɓarɓarge abin ya bani mamaki ya sa ni haushi sosai ya sa ni tunani sosai. Na rasa yanda zan yi, na kalla takardun nan duk ya ɓaɓarwu, ya ɓaɓɓaci, ashe ɓera ne ya zo ya ɓaɓɓarga mun ya ɓace mun kuma gashi ta ƙunci tana da abubuwa da yawa tarihi da yawa da abu masu amfani da yawa a wajen cin takardun wajen aikin nan. Na rasa yanda zan yi, na zauna kuma manajan mu gaskiya in na faɗa mai bare ji daɗin wannan lamarin ba domin ya bani shine inje in ajiye shi amana wanda kuma zan iya riƙewa duk wajen aikin mu ni aka zaɓa aka ba wa. Hankali na bayan ya tashi na rasa yanda zan yi, na ɗauko takardun na je na nuna wa ɗan uwana sai ya ce mun yanda zan yi kenan in dinga ajiye shi a cikin durowa domin kar ɓera ya shiga ya gani. Gaskiya ina ajiyeshi a waje mai kyau kuma a durowa domin kar ɓera ya gani ya ɓata mana.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro a mako kowane so ɗaya, ƙarshen mako ƙarshen wata kenan. Muna yin taro, taro ba na komai ba ne, taro ne na familin mu, na zuri'an mu a gidan mu, a gidan mu ake taron, a gidan baba na. Ko wane mako so ɗaya muke yin taro. Muna magana abun muhimmanci, zaman lafiya, haɗa kan mu, cigaban mu. Ko wane ƙarshen mako muna yin taro so ɗaya. Muna yin taron nan ba don komai ba ne, mu taimake yan uwan mu wanda yake da cikin damuwa a taimake shi kamar wanda matarshi ta haihu ko zai aurar da yarinyar shi ko zai aurar da yaron shi to sai a haɗa kuɗi a bashi domin ya yi uzurin shi da shi. Muna taimakon junan mu ne ba don komai ba, don mu haɗa kan mu mu kawo cigaba a cikin zuri'an mu. Kuma bayan haka muna yin taro ne domin mu haɗa kan mu, mu nuna wa yara ƙanana su san haɗa kai. Manya manyan mu masu nuna mana muduga haɗa kan mu, mu zama zuriya ɗaya, tsintsiya maɗauri ɗaya ba don komai ba ne don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da cigaba. Taron da muke yi taro ne mai amfani kuma taro ne wanda muke yi ko wane karshen mako, taro sau daya ne muke yi ko wane karshen mako.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yanda nake sasanta rikici a wajen aikin mu shine, lokacin da na kalla mutanen biyu sun shiga cikin matsala ko suna faɗa, sai in kira su dukan su biyu. In na kira su sai in tattambayi me ya faru a tsakanin su. In na gane wannan ne mai gaskiya wannan ne mai laifi. Zanso imba wancen gaskiya, amma mai laifin zaiji haushi na sai in yi dabara in kira su daban daban. In kira mai gaskiya in faɗa mai in ce "Eh shine na gaskiya amma sai yayi haƙuri sosai." In yayi haƙuri sosai shine na sasanta tsakanin su. Ko mai laifi sai in kira shi ce yayi laifi amma ba a kusa da mai gaskiya ba. Sai in ce yayi laifi sosai amma kar ya ƙara wannan laifin domin wancan ne yake da gaskiya. Sai yasan kuma yanda zai zauna da wancen domin kar ya kara maimaita abinda yakeyi. Gaskiya ina sasanta abu, abu matsaloli a wajen aikin mu. Koh ya faruma manager mu yana bayan, nine wanda nake bashi shawara domin abu in ya faru ko wani rikici ko wani abu ya faru nine ke sasanta domin ina binne ta hanya mai sauƙi nuna masu hankalin su ya kwanta kafin nan. Amma lokachin da abu ya faru, in aka tada hankali, ba, achin riba amma sai inba kowa hakuri da mai laifi da marar laifi. Sannan in zo in sasanta tsakanin su. Kowa yana alfahari da wannan abin da nake yi a wajen aikin mu.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri. Tafiya da sauri abu ne mai sauƙi sosai. Tafiya da sauri na koye shi tun ina ƙarama lokacin da muna tafiya makaranta. In mun sauka a napep kafin mu je, a daidaita sau kafin mu je daga makarantar mu zuwa wajen da muka sauka akwai ɗan kaman minti sha biyar. To in kai latti a makaranta ba za a bar ka ba. Gaskiya sai yasa na koya tafiya da sauri. Ni bana tafiya da hankali tun ma in zan tafi makaranta zan tafi tafiya dai da sauri. Bana yin in tsaya, sai inga wasu su tsaya suna yanga suna yin abunsu amma ni ina tafiya da sauri ba don komai ba domin kare kaina daga sharrin latti. Sharrin latti suna kawo maka a duke ka a makaranta, a yi embarrassment naka. Bayan haka bara za ka yi missing, za ka rasa class, class malami yana koyar da ku da safe za ka rasa kuma za ka ji haushi sosai kuma zai saka kalle ka baka da hazaƙa ta wajen zuwa makaranta. Gaskiya ni na koyi sauri kuma ina tafiya da sauri ba don komai ba don kare kaina daga zuwa latti.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Jarida tana daga cikin abin da nake karanta shi lokacin da bani da aikin yi ko kuma na gama ayyukana duka. Jaridar nan, yadda na koya shi shine lokacin da baba na, yawanci baba na shi mai karanta jarida ne. In ya zo daga wajen aiki, abin da yake kawo mana shi, tsaraba ta wajen karatu shine yana kawo mana jaridu. Jarida da yawa domin mu karanta mu amfane shi, mu ji labarin da yake tafe a duniya. Gaskiya karanta jarida tana da amfani sosai. Domin ni a karanta jarida, na koyi yadda zan yi karatu kai har rubutu ma na koya. Don gaskiya farko ban iya karatu sosai ba. Amma ina karanta jaridar ina karantawa, ina ɗauka in karanta, in na ɓata baba na ya gyara mun in karanta, in karanta, in karanta da ikon Allah. Jarida shine dalilin da kuma shine hanyan da na koya turanci, rubutawa da karantawa. Bayan haka jarida tana saka ka ji nishaɗi kaman ta da damuwa kuma tana fitar da damuwa kwata-kwata. Bayan haka kuma labaran duniya, za a yi labarin wani ƙasan waje kamar Amurka, baka kalla a TV ba, mutum bai zo ya baka labari ba. Amma da karanta jarida wannan karanta jaridar za ka ji labarin da ko a TV ba za ka iya ji ba domin za ka karanta, ka karanta har ka fahimci me suke nufi. Baran ta ɓamanta wa, jarida ta sani na koya ko kuma ta sani na san me ce ce Amurka kuma har ƙasasin Amurka su sunan ƙasa ƙasan ne yake ƙasa ƙarƙashin Amurka, gari garin da yake ƙasarsa duk ta jarida ne na koya sunan sunan gari garin duk ta jarida na koya har sunan shugaban ƙasansu duk ta jarida na sani, gaskiya jarida tana da amfani sosai, matuƙar amfani kuma tana taimakona ta wajan koyan karatu gaskiya ni mai karanta jarida ne a ko yaushe ma gaskiya ni na fi son jarida sosai ma kuma da shi na. Gaskiya jarida tana da amfani sosai.

Kana kallon inuwarka? Eh ina kallon inuwata. Abu mai sauƙi ne, kallon inuwarka shine ka tsaya a wajen da akwai ɗan rana kaɗan, ba rana sosai ba. In ka tsaya, to in ka ɗaga idon ka aka kalla, sak daidai da ka kama da kai, sak shine kallon inuwarka. Gaskiya kallon inuwa muna yi ne tun muna ƙanana muna wasa, sai mu ce bari mu kalla inuwa wane, ka bari mu kalla inuwa wane kaza, kowa sai ya tsaya. Amma gaskiya da muka girma wannan abin ya zama abin yara. Amma kallon inuwa shine ka tsaya, ka duba, za ka kalla daidai tsayinka a jikin garu ya fito. Har muna mamaki muna ce “a ga wani guda biyu, ga wani guda biyu.” Ashe inuwar mu ne, mu ne fa inuwar mu ne muke kallo. Eh ina kallon inuwata amma in na tsaya a wajen da akwai ɗan haske, ba haske sosai ba, ba rana sosai ba.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Gaskiya ni nafi son shinkafa, ba don komai ba dan tuwo ne wanda yara suke so sosai, kuma nima nafi son shinkafa akan tuwo. Shinkafa tana da daɗi sosai kuma bashi da wahalan dafawa amma tuwo ta wahala. Kafin ya nuna sai anyi miya, anyi kaza kaza, anyi kaza kaza wahala yake na nuna. Amma shi shinkafa kawai in yanzu kana da shinkafa ka ɗaura ruwan zafin ka yi tafasa ka zuba shinkafan ka ya nuna ko da mai da manja zaka ci. Amma tuwo kan kai ai ba zai wuce a wuyan ka ba da mai da manja. Gaskiya ni nafi son shinkafa fiye da tuwo. Ko wani yara, yara yan uwana ma basa son cin tuwo sai shinkafa. Shinkafa yafi daɗi akan tuwo. Ko da yaushe a gidan mu in ana dafa shinkafa muna cikin farin ciki. Daɗi mu ke ji yau za a dafa shinkafa amma ranar da za a yi tuwo ƙai, kowa zuciyar shi a ɓace. Wata rana har abincin daren ma bara mu ci ba sai dai muyi bacci gari ya waye. Mu ci komai ba domin bama son tuwo sai shinkafa.

Wane malami kake fi so? Malamin da na ke so shine malamin Alqur'ani, wanda yake koyar da mu Alqur'ani tun muna nursery har muka zo primary har muka zo secondary. Gaskiya na fi son malamin Alqur'ani ba don kome ba, sai shine wanda zai koyar da mu duniya har da lahira. Bayan haka malamin Alqur'ani ba abin da za mu iya biyan su da shi gaskiya, sai Allah ne zai biya su. Domin su sukan suka koyar da mu, suka nuna mana hanyar addini kenan, hanyar yadda za mu shiga Aljannah. Gaskiya malamin Alqur'ani duniya da lahira shi ne malamin da na zaɓa. Su ne wanda suke koyar da mu abu mai kyau kuma suke hana mu yin abu mara kyau. Suke koyar da mu addini, suke koyar da mu yanda rayuwar mu take tafiya da yanda rayuwar mu za mu tafiyatar da shi. Malamin Alqur'ani malami ne wanda na fi so kuma kullum da kullum har yau har gobe malamin Alqur'ani shine nake fi so a rayuwa ta.

Kana iya yin tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙa mota. Abu ne mai sauƙi sosai ma kuwa. Domin tun farko gaskiya ban iya tuƙawa ba amma lokacin da nake ƙarama ina kallon baba na yana tuƙawa, yana tafiya, yana dawo. Kullum abun yana raina, yana zuciya na in koyi yadda ake tuƙa mota amma baba na yana cewa a'a sai na zama shekara sha takwas ko na bi sha takwas zan koya tuƙin mota. Domin a ƙasar mu Nijeriya in mutum bai kai shekara sha takwas ba doka ta hana jan mota ko mace ko namiji. Bayan haka kawai ranar da shekaru na cika sha takwas a duniya sai naji dadi na ce hmm buri na ya cika yau in sha Allahu zan tuƙa mota, zan koyi yadda ake tuƙin mota. Sai baba na da ɗan uwa na sai suka ce mu zo mu je wani wajen da ake ce mai Sport Center. Babban fili ne wajen da akeyin ball, akeyin matasa suke koyan ball. Ball na ƙafa kenan wasan ƙafa. Sai muka je wajen sai aka sa ni a gaban mota ina tuƙawa ana nuna min yadda zan yi hagu, dama, gaba baya ko yadda zan shakwana. A haka haka haka haka sai na koyi mota. Ta hanya mai sauƙi kwanaki kaɗan bai wuce sati ɗaya ba kawai sai na kalla kai na, ina iya mota. Har ina jan mota daga gidan mu in je jami'a. Kuma wata rana ana aika na kasuwa in tuƙa mota in je in dawo. Gaskiya eh ni ina iya tuƙin mota. Abu ne mai sauƙi ga wanda ya iya.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da shi. Fanka muna da shi a falo, a bedroom, a falon karɓan baƙi duk muna da fanka kuma a ɗakin yara. Don fanka, ta wata rana akwai daɗi amma kamar misali yanzu inda gari yake da zafi gaskiya fanka tana da amfani sosai. Domin zafi ba shi da daɗi. Wata rana yana sa mutum ciwon ciki da sauransu amma akwai fanka nan cikin kwanciyar hankali za ka zauna, za ka ji fankan ka, za ka yi karatun ka, za ka sha niƙaɗin ka, za ka yi gaskiya fanka tana da daɗi. Wajen maniyan da fanka take taimako na shine in zan je makaranta na wanke yunifom na bai bushe duka ba. Sai in ɗauko yunifom na ajiye a kusa da fanka zai yi fita dai fita min har zai busar min da kayana. Gaskiya ni fanka tana burge ni kuma ta kasance abun da nake so sosai. Hamamma lokacin zafi tana rage zafi wa ɗaki kuma irin yara ƙananan ba sa son zafi. Gaskiya fanka tana da amfani sosai. Eh muna da fanka a rufin na ɗakin mu.